Toh, ni na amfani da waya ta ne a kowane lokaci. A kawai idan ba abun da nake yi ba a wajen aiki nake ba, to kawai, ooo, waya ta tana tare da hannuna. Wani lokacin karatu, wani lokacin kuma binkice wani lokacin kuma ana ɗan yin abun nishaɗi ne. Wasu lokutan kuma kana ganin halin da duniya take ciki, domin kar ka zantu kanka a kulle.

A gaskiya ni ina cire takalmi a gidana. E, ina cire takalmi a gidana. Da yake gidan bangare biyu ne, akwai bangaren ƙasa, akwai bangaren siminti, akwai bangaren kuma da leda ne. Ton in nazo ɓangaren siminti kafin dai na taka bangaren da yake da leda ne wanda ake shimfiɗa a ƙasa to nan ina cire takalmi na. Amma bangaren siminti da bangaren da yake ƙasa wannan duk da takalmi nake takawa.

Gaskiya ni, kayan ci wanda na fi so shi ne na fi son kayan ci wanda suke haɗa da Maggi da, da gishiri-gishiri da kuma siga-siga. Hakan ka ga ke nan akwai chin chin. Chin chin wanda ake haɗawa da fulawa da, da bota da ƙwai sannan kuma da suga da gishiri. To ina son irin wannan kaya. Sannan kuma akwai diblam. Shi ma ina son yana ɗaya daga cikin kayan da nake so saboda ana haɗa sukari da kuma, ah, da, da, da, da kuma abun nan gishiri-gishiri a cikinsa. Sannan ga wannan ke nan. Sannan kuma akwai kayan marmari su ma. Wannan duk ina son su su ma. Gaskiya su wannan bana magajiya da cin su saboda ina son duk lokacin da na ci suna ƙara min lafiya ne, suna kuma inganta garkuwar jikina ne. To shi ya sa su ma ina son su gaskiya sosai da su.

Ka rufe duk abinda dai ka dafa. Eh gaskiya aikin gida babu aikin gidan da ba na yi. In dai aiki ne na gida kuma na garin bahausawa babu aikin da bana yi. Kama daga wankin banɗaki, ɗebo ruwa, ahhh da wanke wanke, dafa, dafa mene ne, dafa abinci yin miya wanki sanya linki shara duk ba abinda banayi da haka indai abin da akeyi ne na matar bahaushe da take a cikin gida to ni ma duk babu abin da ba na yi.